Ya'yan itace da na fi so shine ayaba. Ina son ayaba saboda tana da sauƙin samu, tana da amfani ga lafiya kuma tana da kuzari. Haka kuma tana taimakawa wajen rage gajiya kuma ta dace da ni musamman saboda ina kula da lafiyata da hawan jini.